Nakan yi amfani da wayana kaman, ah, yawancin lokuta nakan amfani da wayana. Domin nakan rike wayana, a ce da yarana a cikin awa ashirin da hudu. Nakan yi amfani da wayana kama a cikin awa goma sha biyar.

A ina ba ni ma duk inda kawai ana hana haya, ba za ka gani a wurin ba. Duk inda ake rigima ma ba za ka gani a wurin ba. Bana son nagan da ake hayyaniya balle ma in saya a wurin. To yawancin lokuta da ina sami kai na irin wuraren nan, nakan wuce ne kawai. Don ni bana son masu rugi.

Ba na cika zuwa kasuwa sosai. Nakan je kasuwa dai a ce son daya ko sau biyu a sati wataƙila. Amma ba na cika zuwa kasuwa. Yana ɗauke ni lokaci da yawa kafin ka ga na je kasuwa.

Eh, nakan sha ruwan ya'yan itace sosai ma. Amma ka san yanzu komai ya yi tsada, so in ba wai lokacin abu bane bana cika samu na sha, sai dai lokacin ne ya kai. Kagan kaman lokacin mangwaro ko lokacin lemu ko da su abubuwa dai, lokacin ba su da tsada sosai. Lokacin da ni na kan seya ƙenan.

To ya danganta da lokacin da wani lokaci na kayan karatu kafin in yi bacci. Amma yawancin lokuta dai ba na karatu, na dawo dai kawai na ɗan taba waya shi ke nan sai in yi bacci. Hawa wasu lokuta dai na kan yi karatu kafin in yi bacci.

Wasa kuwa ina son yanzu na yi wasa kuwa. Ta wani lokaci ne mukan buga wasa waya. Kuma, kuma dai mu taya wasa kwakwalwa da gwadatsa abubuwa. Gwada yi wasa kamar yaro. Ai, ai kwana biyu. Sai dai wasa dai mu tayi buga wasa wayen shikenan. Wani lokacin mu buga wasan kwallo kawai ko wasan da za kai yi mun, za ta ƙara mun wani abu dai ka gane abun.

Ina danganta a kai a irin aikin. Shi ne yakan danganta yadda zan tabbatar da ingancin aikin inde aikin da aka yi na gida ne, dole in je duba ingano aikin ta yi da kyau. In kuma aikin da a yi ko maybe abaya, kasan ni nakan yi software design ko kuma graphic design. To ni kan duba in gani ko aikin ta yi kyau. To ai inda nike da na inganci aikin kuma nan. Ko kuma yakan danganta ga waye ya yi aikin. To in duba wanda ya yi aikin wani lokaci ka san mutum bai yi abu da kyau ba yana nuna fuskarshi.

Baƙi, baƙi ne launin jakaken. Baƙi, baƙi domin ni in ba baƙi ba sai da kalan ƙasa shine launin da nake da shi. Amma wani lokaci dai ni ba wai wai ina da jakar kuɗi ba. Ina kuɗi guda nawa nake da shi da zan dinga riƙe mata jaka. A aljihu take? Amma ko da a ce zan samu jakar kuɗi zan yi amfani da baƙi.

Raba abinci da mutane kam, a ina abinci guda nawa ne akwai da zan raba da mutane? Sai da abokanai na ama ba wasu mutane bane. Amma dai ina samu abinci da yawa ai zan raba da wanda basa da shi. Amma yanzun dai to, babu sosai. Ni ma a wani lokaci da ke nakan samu wanda ni zan ci da kai balle in fara raba wa mutane.

Ni bana zuwa kasuwa. Balle ku tambayeni yaushe nake zuwa kasuwa. Wani lokaci dai nake je kasu nakan je kasuwa amma zuwa kasuwa na ba wai ina zuwa kullum kullum ba ne. Nakan je dai son daya a sati ko kuma son biyu. Sai dai aka aike ni akan wani abu shine nakan tashi na je kasuwa. Ba wai ni kawai in tashi inje kasuwa kawai da kaina kawai ba. Sai dai akwai wani abunda zanje yi, shine kawai yakan kaini kasuwa.

A ina, ni ban, ba na cika ci zafara shi amma kaga abokina da muke zama mayen mayen cizon farshe ne yana cizon farshe nashi sosai amma ni dai bana haka. Ni dai, wani banzan hali na ke da shi, ba na cika cizan farce dai. Amma wani lokaci susa idona yakeyi bana cizon farce.

To unguwar mu da inda unguwar mu take tana nan dai kamar birni. Zan ce ba birni ba amma duka abin da birni tana da shi muna da shi a unguwar mu, wato asibiti, bankuna da kuma kasuwa. Amma dai ba birni bane saboda irin gidajen da muke da su ana so ba zan gama kiran shi birni ba. Amma dai a unguwar mu akwai mutane amma ba sosai ba.